Eh ina son kallon wata da daddare. Daddare wata yana dinga haskaka sai ka gan inda ma ya yi duhu sosai sai ka gan ya haskaka kaman wata rana ne a wurin ko kuma ka gan kamar ma akwai fitila a ɗaki amma kuma wata ne. Kuma in kana kallon wata sai ka tuna wai akwai Ubangiji da na sama kuma sai ka gode sai ka ga zuciyan ka yana cike da murmushi da abubuwan da Allah yana mana. Ina son kallon wata kuma iyalina ma duk wani lokaci idan akwai zafi sai mu fitar da taburma a waje mu kwanta muna kallon wata muna godewa Ubangiji ma abun da ya mana da kuma godiya ga Allah da duk abubuwan da ya bamu a karkashin zamaniya. Haka muke yi kowane rana ko kuwa duk randa akwai zafi sai mu fita muna kallon wata da daddare.

Ni kam ina son shan ruwa mai sanyi. Matsaman ina fita na shiga kasuwa a cikin zafin ranar Legas, ina dawo ina so ina shiga gida sai in bude firiza na in daga ruwan sanyi in sha. In na sha ruwan sanyin nan sai inji daɗi sosai. Sai inga duk su zafin da nake ji yana ɗan labbewa, yana kwantawa a hankali. Kuma hakan sai esa ni ma inji daɗi sosai. To ruwan sanyi kuma ance bayi shi da kyau ana dinga shan ruwan sanyi sosai amma kuma domin zafin ranar Legas ba yanda mutum zaiyi yace bai sha ruwa mai sanyi ba. So ni kam ina son sha ruwa mai sanyi. Domin ruwa mai sanyi yana ɗan kwantar da hankali, yana ɗan saka ji daɗi ko dai kana yawo ma a gindin rana ko zaka je ina ne. In kaɗan rike ruwan sanyinka kana ɗan sha kana ɗan sha, zaka ga yana ɗan kwantar maka da hankali kaɗan kaɗan. Matsaman zafin Legas yana da zafi sosai. Akwai garuruka daban daban ma masu zafi. Kuma ba yanda za'a yi a ce mutum kan zai yi zama a yaren sugari masu zafi nan bai sha ruwan sanyi ba. Ruwan sanyi kam na da daɗin sha in dai akwai zafi. Amma in dai akwai sanyi ba na shan ruwan sanyi domin bari baya taimaka mun kuma yana ma ba daɗi kuma in akwai sanyi. Amma in a zafi ne ruwan sanyi na da daɗin sha.

Ina kula da gashina a hanyoyi daban-daban amma wadda ina yi musamman shine ina ɗinka kisa kai na kowane sati biyu-biyu kuma in bayan wata ɗaya sai in wanke ko kuma in je salon a taimake ni a wanke mun da shampoo da conditioner don a cire su dattin-dattin da ya taru a kai ɗin daga su kure-kuren waje da na cikin gida ma duk. Sannan kuma bayan wata guda shida ina sa relaxer don ya ɗankwantar da suman sannan domin sa in zaka tace kai ɗin sai yayi maka saukin tacewa. Haka nake kula da gashina kuma ko na yara na ma ina kula masu da nasu a hanya daban-daban. Ina wanke musu kai ɗin kowane wata sannan kuma ina tabbatar da cewa na kai su a masu sa wanke tsoho kowane sati domin ma in za a je makaranta ya kamata yara suna fara sati da kitso masu kyau. So haka ina kokari ina sa yarana suna yin kitso kuma in kai yayi datti sai mu je mu wanke su. To mai gida na ma da yaran maza na ma su suna kula da gashin su, suna kokarin yin haske kowane sati don in su ma ya fara girma haka ba a barin suman sai a je salon sai a ɗan gyaggyara a ɗan yanka suman a ɗankwantar da shi domin yayi kyau gani. Haka muna kula da gashin mu sannan ina siya mana su man kai masu armashi a ciki sosai, masu abubuwan da zai taimaka yasa suma ɗin yayi girma, yasa suman yayi ƙarfi, yasa suman kuma yayi tsayi. To domin haka ina siya, ina kulle idona siya abubuwa masu tsada amma masu sa kai kyau. In ka gan sai ka gan suma ɗin yana haske, yana walƙiya sai ka gan yayi baki kirin. Haka muke yi da su suman mu kuma suman yana girma da kyau, yana baya wari, yana walƙiya yanda ya kamata.

Ina gaishe wa mutane a hanya da kuma makwabtana. In zan yi gaisuwa dole ne in ɗan rusuna ma mutanen da suka girme ni masu dattijai da su tsofofi da suna nan da mutanen da na san sun girme ni da shekara ko kuma sun girme ni da matsayi. Kuma ina gaisuwa nan ina taɓa ta na gaisa sosai sai in ɗan tsunguna yanda ya kamata. Amma ko na ga mutane ma da na fi su matsayi ko girma da shekara ina ƙoƙari ina ɗinga gaisuwan su ko ban rusuna ba ina gaisuwa. Kuma hakan nima ina gaisuwa su ma suna ƙoƙari suna gaishe ni. Domin respect dole ne ka ba ma wani wani ma dole zai ba ka. Haka ne muke yi gaisuwa kuma a gaisuwan mu muna yi a yare ne ba mu yi a turanci. Muna yi a yaren mu na Hausa da kowa ya sani. Kuma a haka ɗin ma in mutum bai gane yare ɗin ba shine zamu yi amfani da yaren Turanci mu gaisuwa domin gaisuwa yana da kyau. Bazai yi kyau ace ka ga mutum sai ba ka gaishe shi ba. So ko dama za ka yi zo na yare ne yana da kyau ka yi gaisuwan.

Ni kam na fi son shayi. Shayi yana da, yana da abubuwa a cikinshi wadda yana sa jiki yayi girma. Yana da kyau ma jiki, yana sa mutum yayi yana gyara jiki yanda ya kamata domin su madaran da yana ciki. Bana son kofi domin shi kam yana sa mutum ya zama alert amma kuma in ya yi yawa a jiki, yana sa mutum kuma ya zama baya ma mutum aiki yanda ya kamata. So- wato ni kuma sai ina bari kofi sai ran da zan yi, ran da ina da abin yi bana so in yi bacci ko bana so in zama ina kiwiya kiwiya shine ina shan kofi. To in kana shan kofi kowane rana baya ba, ba, ba rai maka aiki ba. Shi sa ni na bari kawai in ran da ina so in yi wani abu ne, musamman irin na, na dare ko kuma abun da bana so irin in ji bacci ko kiwiya in yi shine sai in sha. Amma ni kam na fi son shayi. Shayi na mun daɗi. Ni da yara na da maigida na dukan mu shayi muke so sha. Kuma in mun sha, ina ganin amfanin shi don yara na duk sun mulmule suna da kyau duk don shan shayi ne. Musamman masu ba su son cin wani abinci sai shayin nan. Sannan domin haka ina kokari ina dinga siyan madara mai kyau wadda yana gina jikin su yanda ya kamata sai muna dinga shan shayi ɗin nan da shi. Kuma kowane safe muna shan shayi. Maigida na ma yana son shayi ko haddare ma wasu lokaci shayi muke sha tukuna muyi bacci. Ba mu damu da abinci ma sosai kaman da muka damu da shan shayi. Sannan shayi ɗin ma muna ci muna haɗa da kwai da biredi sai yayi mana daɗi. Yana, yana wucewa yanda ya kamata.

A'a ni bana shan magani kullum, in ba wai rashin lafiya bane ya same ni shine zan sha magani amma hakan kawai. Although akwai vitamins da ya kamata mutum naɗin sha washe gari kowane rana. Amma kuma ni bana shan wani abu. Na so ina cin duk abun da ya kamata a cikin abinci na. So bana shan magani kullum. Masu shan magani ina tunani a tunani na waɗanda basu da lafiya ko kuma akwai ɗan matsala a wani wuri ne. Amma ni kam bana shan magani kullum.

Eh ina bin ka'idojin aiki. Ka'idojin aikin mu shine tsaftacewa musamman. Kuma ni ina bin shi sosai domin akwai mutanen da ma in ba ka bi ka'idojin nan ba za ka gan abun yana nuna a jikinsu. Sai ka gan suna samu breakouts a jikinsu kuma a domin haka sai ka gan mutane ba su ji daɗi ba. Kuma irin wannan na iya sa mutum ya guje ka ba zai sake patronize naka ba. Domin haka ina bin ka'idojin aiki. Kuma a aikina ina amfani da su, da su razor blades su kayan, kaya sharp objects. To domin haka ba ma, ba ma sharing. Bai kamata ka use sharp object ɗin nan ka use ma wani so biyu ba. In ka use sai ka, sai ka yadda shi ka ɗaga sabo ma ɗayan mutum da za ka yi amfani mishi. To haka muke yi kuma wancan ne kam na san waɗanda suna irin aikina suna fama da yi domin suna tunanin kuɗin siyan kaya. Amma kuma ni ina bi sosai. Bana tunanin kuɗin siyan kaya, kuɗin siyawan domin mutane suna biya na ma aikin da nike musu. So a cikin kuɗin nan dole in cire in siya kayan aiki wanda ya kamata. Kuma haka ne bin ka'idojin. Kuma haka ma muna kokari muna ɗinga wanke su kayayyakin aikin mu domin abubuwan da muna amfani da su muna sake amfani da su ma wasu. Kuma da shike domin haka bai kamata ana sa ma mutum abu a jikin shi daga awada an amfani ma wani da shi ba. Domin haka muna kokari muna bin ka'idoji domin shi ne kam yana sa mutum a san yana da en, yana da character mai kyau. Kuma hakan zai sa kwastomomin ka ma sai su je su dawo ba za su guje ka ba. Ba za su gudu ka ba wai domin kai kana yin abun da bai kamata ba. In su ma sun ga abun da kana yi abun kirki ne zasu sake dawo. Zasu kirkira maka mutane ma da za su zo su ma su zama kwastomomin ka. Hakan ake yi kuma haka ni na yadda da shi. Kuma hakan na ba da gaskiya yana taimaka mana kuma muna girma a wurin aiki.

In abinci ya rage, ina sa a firij don mu ci kuma ko kuma in akwai mutane sun makwabtana da su, mutanen anguwar mu da na san ba su samu abinci a kowani rana, ina ba su abincin su ci. Don wasu lokaci ma ko ka sa shi a cikin firiza ma sai ka gan ba ka zo kaci ba har zai lalace. So in na ga abincin ba kamar wadda za a iya zo a ci kuma ba ne kuma na gan kamar ba wanda ma zai so ya ci, ina bi in kai ma yan anguwar mu in ba su, su ci domin kar a yi asara. Ni kam bana son asaran abinci, bana son zubar da abinci domin akwai masu nema, akwai wadda suna cikin yunwa sosai. Kuma in sun samu wannan abincin ba karamin godiya ba ne za su gode. A'a, wasu ma sai su ne suna yi min aiki don kawai a ba su ɗan kwanun abinci guda ɗaya. Sannan za ba su aiki mai yawa mai yawa wadda za su faman yi daga safe har kusan yamma. Ma a hakan za ba su kwanon abinci ɗaya kawai. To in danna samu abinci har ya rage gaskiya, ina dinga ba ma mutane a anguwar mu wadda ba su da shi. Don su ma su ɗan samu, su ma su ɗan ji daɗin rayuwan su.

Rana mafi kyau a mako shine ranan lahadi. Domin ranan muna jan coci kuma sai mu hadu da mutanen da mun yi kwanaki ba mu hadu da su ba. Sannan kuma ranan ana samu a ci su shinkafa ana cin su nama abubuwan da in a mako ma ba ka samu ka ci ba a ranan za ka samu ka ci. Sannan kuma ranan ba ranan aiki ba ne ranan hutu ne za ka zauna ka huta yanda ya kamata. In bacci ne sai ka yi bacci. Inma ka je coci sai ka je coci ka dawo gida ka dawo ka huta yanda ya kamata kamin mako a ci gaba da shi. So ranan da na fi so rana mafi kyau a mako shine ranan lahadi. Ina son ranan lahadi kuma lahadi kam yana taimaka mun ina hutawa sosai yanda ya kamata da ni da iyalina da kuma ko a anguwan mu gaba daya ma in ka fita ranan lahadi din sai ka gan hanya yayi shuwal ba. Kowa domin kowa na cikin gidansa yana hutawa domin kam ranan lahadi ranan hutu ne. Kuma koma akwai ɗan su biki biki an cika sa a ranan lahadi ne da mutane waɗa ba su son hutu suma suna ɗan son biki sai suma sai su samu su ɗan je su bikinsu su ɗan je su ji daɗi su tukuna a dawo gida.

Ina karɓe bako yanda ya kamata da kyau domin baki kam ba kowa bane zai so ma ya zo gidan ka ya zama maka baki. Domin haka in bako ya zo gidana ina, ina tabbatar na dafa abinci mai kyau in ba ma bako ya ci, ya sha ruwa, ya huta, mu yi hira. In ma bakon da zai kwana ne sai in sa ma bako ruwan wanka ya yi wanka domin a cire gajiyarsa sannan ya ɗan relax, yana ɗan kallon TV, yana ɗan cin abinci, yana ɗan jin daɗi. Haka nake so ina karɓa baƙo, don bako ya ji daɗi. Don shi ma in ya koma gida sai ya dinga tunawa yana gode Allah, yana murmushi. Don wani rana ma ya sake dawowa. Domin ba kowa bane yana, yana samu bako a gidan shi. Domin haka ina samu bakoni ina cikin murna ko yara na ma suna jin daɗi in bako ya zo domin su ma suna samu su ɗan more daga cikin abubuwan da ina shirya ma bako. Kuma hakan ina gan in bako yana murna ni ma sai zuciya na in ji daɗi a cikin zuciya na. Ni ma ina murna domin na ga ina ma mutum abin alheri ne kuma hakan Allah ya so. Kuma haka Allah ya ce mu dinga yi ma bako da su mutane da suka zo wuraren mu. Ba kowa bane yana samu irin wannan. Kuma domin haka ni a cikin godiya nake duk lokacin da na yi baki. Kuma ina ƙoƙari ina dinga sa su su ji daɗin zaman su har sai lokacin tafiya.

Ina kokari ina dinga cin, eh abinci mai gina jiki, abubuwa masu kyau. Sannan bana wasa da shan ruwa mai, ruwa mai kyau. Na gan shan ruwa yana taimakawa a gina jiki, yana taimakawa a kiyaye lafiyar mutum. Domin haka bana wasa da shan ruwa mai kyau. Kuma ma in na fita ina kokari in ci irin abincin da ya kamata in ci. Ba kowane irin abinci bane ina gani a waje sai in ci. Na ma fi so ina dafa abinci na a gida domin in sa abun da ya kamata, in sa abubuwan da za su gina jiki ma ni da iyalina. So don haka ina kokari muna cin abinci, muna shan ruwan da ya kamata mai kyau. Sannan kuma in ka ji ɗan ciwon kai, ba ma, ba, bana wasa ina bi in je asibiti a bi a yi bincike, a duba ko da menene don a bi a samu, a ba mu magani mu sha tun da sauri kamin abu ya zama, ya wuce misa, ya gagara misali. Hakan muke yi kuma hakan muke gode wa Allah. Domin Allah ne kam mai ba da lafiya kuma ya ba mu wayo da ilimin yadda za mu iya duba kan mu. Kuma ni ma ina kokari. Ina yuzin intanet, ina dinga karatu, ina dinga kallon su bidiyos da su abubuwan da ake dinga faɗa, abubuwan da ana dinga ce muna yi don mu kiyaye lafiyan mu. Kuma ni ma ina bi yanda ya kamata. Sannan ba kowani ciwon kai bane ba ma ana shan magani. Wasu lokaci hutune mutum yana nema. So hutawa ma yana da, yana da kyau. In mutum yana aika ayyuka, ayyuka daban daban, yana da kyau a ɗaga rana ɗaya a ɗan huta domin a samu ƙarfi. Ma ayyukokin soro, soron suranakun ɗin. To domin haka in kana dinga yi, kana cin abinci mai kyau, kana shan ruwa, to za ka gan ba abun da zai same ka. Kai ne ma za ka gan kana daɗewa ba ka ma shiga asibiti ba domin abubuwan da kake yi ɗin haka ne ya kamata. To domin abubuwan da nike yi ɗin ma ni ma da ni da iyalina muna daɗe ba ma shiga asibiti. Kuma bacci ma a karkashin moskitonet yana da amfani sosai a cikin gida. Ni kan da ba na son net amma na gan kan ba mu a cika, muna cika samu matsalan faɗiwa a ciwo wai don malaria, malaria don tsoro. So domin haka na je na siya moskitonet na sa mana a ɗaki muna bacci a ciki. So ba muwa damu da cizon tsoro. So domin haka, domin cizon tsoro ne ba wuya ka ga mutane suna asibiti suna fama duk don cizon tsoro. To domin haka ina kiyaye mu, ina sa mu muna bacci a cikin moskitoneti ɗin nan domin mu avoid malaria daga cizon tsoro. Mun ci abinci mai kyau, mun huta, mun sha ruwa. To ka gan ba haka aka yi ake kiyaye lafiya.

Eh ina son abinci me yaji, domin yaji yana karrama da ma abinci armashi. Sanan kuma in ka ci shi sai yasa ka kaji daɗi. Bara ka ji wani iri-iri da kaman za ka ji kaman amai-amai ba. Aman in kasa yaji a cikin abinci sai ka gan yayi daɗi. Sanan zai sa ka kaɗan kaɗan so ka kara cin abincin ma. Ko ba ka da appetite zaka gan kana kan ci kana ci. Kuma yana kara ɗaga abinci, yana sa abinci yayi daɗi. Ko ba kayan haɗi diyawa ma a cikin abincin in akwai yaji yana ɗan rufe asiri sai abinci ya kara armashi, yayi daɗi yanda ya kamata.

Eh ina amfani da kunnen waya, musamman in ina aiki a cikin mutane ko kuma ina cikin motar bas, ko kuma ina cikin kasuwa ko wani abu. Indai ina so in ji waƙoƙi ko kuma in ji wa’azi, ko kuma ina so in yi waya amma ina cikin mutane. Shine lokacin da nake cika amfani da kunnen, da kunnen waya. Kuma yana taimakawa sosai kuma yana sa ko kana cikin inda akwai surutu ma inda akwai su abubuwa daban daban, indai kana magana da wani in ka sa kunnen wayan nan, sai ka ji mutum din yana jin ka, ba tare da wani matsala ba. Haka na ke so, kuma kunnen waya yana da amfani sosai.

Eh nike yanke shawara a wurin aiki idan na makale ko kuma ban gane wasu abubuwan da aka sa aka bani in yi ba, to shine zan je ni da kaina in je in same waɗanda suka gane ayyuka din sai in yanke shawararsu in ji ko yaya su suke yin nasu. Idan nasu din kuma yafi saukin yi shine nima sai in koya daga wurinsu nima in gwada yi. In na gan ya yi mun aiki to shikenan sai in gan abu ya wuce yanda ya kamata. So yankan shawara yana da kyau idan baka gane ayyukan da aka baka ba yana da kyau ka yanke shawara sannan za ka yi tambaya din ma yanda za ka yi yanke shawarar sai ka yi shi da respect. In ba haka ba baza baza ka samu shawarar da ya kamata ba sannan in ma an baka shawara yana da kyau ka yi amfani da shi ko ka gan kama abun ma ba zai yi ba sai kaɗan kokari ka yi amfani da shi kaɗan gwada ka gani in bai yi ba sai ka bari haka. Amma yana da kyau in baka gane abu ba sai ka yanke shawara domin akwai waɗansu suna da fin gane abu fiye da wasu. Haka kuma duniya yake kuma haka yake da kyau.

Ni na fi son takalman da suna nan flat flats ba irin takalma masu heels ba domin takalman da suna nan covered da flats su dai more protective kuma suna iya taimaka in kana tafiya zai saka sauri sannan ba zai ƙara maka gajiya ba sannan kuma yana da kyau ma baya idan kana da su ciwo ciwon bayan nan amma kuma kana son takalman da suke suna nan dai flat a ƙasa su yafi su suka fi kyau su taimaka maka da ciwon baya kuma ma zai taimake ka ka yi tafiya da sauri yanda ya kamata ba sai ka yi taf tafiya a hankali ko kana kaman kaman kana koyan tafiya ba dai.

Na fi so tsintsiya mai sanda wa da aka iya siya a siye. Kana shara da shin nan. Shi yana taimaka dan ciwon baya kuma ma yana share ko duk wani su lungu-lungu da in da mama ba za ka iya cusa tsintsiyar hannu ka shiga ciki ciki ka shashshare su datti datti ma su shiga su lungu-lungu ba. Tsintsiya mai sandan nan yana taimakawa, yana shiga duk su wani irin lungun da kana iya wuce su. Kuma su suka fi mun amfani kuma suna sauri, suna taimakawa da yin aiki da sauri. Idan kana da ƙaramin lokaci na aiki, irin su sinsiya din suna taimakawa. Don in ka yi sau ɗaya, biyu, uku sai ka gan ka share babban wuri ba kamar yanda za ka yi da ƙaramin tsintsiyan hannu da ma sai ka sunkuya ba. Kuma yana taimakawa da su ayyuka da shike tsintsiya shara abun da za a yi ba sau ɗaya kuma a rana ba, ana yin shi a kai a kai ne. So sinsiya mai dogon sanda yana da ƙoƙari, yana ɗan taimakawa a rage su wahalan share sharen da ana yin shi a kowani rana.

Eh ina lullube da bargo. Masamman in na kunna AC ko fan sana wuri yayi sanyi sai in lullube da bargo domin in danji wom-wom. Don shikam ya fi kyau in da kabar kanka sanyi ya shige ka to kagan haka ba zai yi kyau ma kullawa da jiki ba kuma abun ba shi da in iska ya yawa sai ya zama maka da damuwa ka iya kamu da mura ko kuma wasu abubuwa. Sau dad domin haka ka lullube da bargo sai ka ji daɗin bacci za ka yi bacci lif har safe ba za ka samu wani damuwa ba, ba zancen wani mura ko kuma zancen wani abun da zai dame ka ba.

Kuzari na, na fi samuwa da safe ne. Ni kam ina tashi daga safe ina da kuzari sosai kuma domin kuzarin nan ina yi in yi abubuwa da yawa. Zan iya tashi in yi wanke wanke, in yi shara, in dafa abinci har ma in sake in fita, in motsa jiki yanda ya kamata kuma har in yi abubuwa da yawa ko wanki nake so in yi. Da safe na fi so in yi kayana. Da lokaci na gama su ayyukan nan sai in ga har yanzu ma ina da ɗan ƙarfin yi wasu abubuwa. Amma in yamma yayi nan bacci bacci ke dame mutum. Duk ayyukan da ban yi da safe ba in kai yamma bana bi in iya yi. So yana fi mun in yi aikina da safe kuma kuzari na ina da shi masamman da safe ne. Duk abun da nake son yi, na fi so da sassafe a cikin safe safiya shine in yi kuma in nayi shi haka sai in ga na yi shi da kyau kuma ya fita yanda ya kamata.

Ina cika duba sakoni a kowane awa domin akwai su sako da suna zuwa. Akwai daga na wurin aiki, akwai daga wuraren su application da mutum yar rubuta, akwai na su subscription, akwai su sako sosai. So kowane awa ina kokari ina duba su sakon da suka shiga wayana ko kuma waɗda aka kawo aka bari a waje. In na duba haka sai in gan ba wuya in gan na samu sako. So domin haka ina duba gaban kowane awa. A rana dai zan iya duba har kusan sau shidda kuma haka muke yi.

Eh ina yin addu'a kullum. Addu'a kullum yana da kyau, yana sa ka, ka zama da ƙullawa a kan abun da ya fi, ya fi ma'ana kuma dai yana taimaka yasa ka ka ɗan jawo kusa da Allah Ubangiji kuma yana taimaka ma a duk tunaninka za ka yi, za ka yi duk abin da za ka yi ma ranan za ka yi shi da tunani kuma za ka yi shi da godiya ma domin addu'a kam yana ƙara sa mu mun dinga gode wa Ubangiji ma duk abun da ya mana da inda ma muke sannan kuma gashi muna, muna, muna godiya ko wane rana ga Ubangiji abun da yana mana, da rai da ya ba mu, ga abinci da ya ba mu, ga gida, ga abubuwa sosai da ya kamata muna gode ma Allah da shi. To in kana addu'a sai ka gan kana gode ma Allah da irin su abubuwan nan. In ba ka yi addu'a ba za ka manta da godiyan nan. To addu'a na da kyau kuma ina addu'a kullum yana taimaka mun da iyalina. Ba ranan da muke yi ba yana wuce ba mu yi ba. In ba mu yi da safe ba ma kamun mu yi bacci muna ƙoƙari sai mun yi addu'a. Kuma wasu rana ma sai muyi addu'a ɗin sau biyu, muyi da safe muyi da yamma. Kuma in mun je coci ma ana dinga sa mu, ana dinga tunashe mu da, da abun da addu'a zai mana in mun dinga yin addu'a a kula yomi. Kuma kam muna so muna dinga bi haka domin addu'a na da kyau. Yana sa ka ka yi abun da ya kamata ba za ka dinga tunanin abubuwan da ba su da kyau ba. Addu'a yana da kyau sosai. Ko yara ma in kana dinga addu'a a ko wane lokaci sai ka gan yaran ka ma suna koyo wa. Kuma yana da kyau a koya ma yara addu'a domin kam in sun yi girma suma sai su fara yi, sai su gan abu yana taimake su ko abubuwa basa tafiya da dai a rayuwan ka kamar mutum haka sai ka gan ka yi addu'a sai ka gan ka ɗan samu ɗan peace sai ka ɗan samu ɗan murna a zuciyan ka. Addu'a abun da addu'a na yi ke nan kuma yana da kyau ma a dinga yi kuma ana dinga koya ma yara.

A'a, bana amfani da mataimakin murya. Murya na kam yana da kyau kuma yana nan da ƙarfi. In na yi magana za a ji ni, in na yi magana ma sai in gan ba sai na mata da murya sosai ba ana ji na yanda ya kamata. Ina amfani da murya na ne dadin yanda nake dashi, dadin da Allah ya ba ni kuma na gode da irin muryar da Allah ya ba ni. Yana da ƙarfi kuma in na yi magana sai a so a ji.

To akwai su sabulu daban-daban, akwai na wanka, akwai na wanki, akwai na wanke wanke. To sabulun wanka na ina amfani da Dettol ne domin shi kam yana ƙoƙari a gyara jiki. In ma akwai wasu abubuwa da kaje ka tattaɓa, abubuwa da ba za su yi maka kyau ma jikinka ba. In kaje ka taɓa su datti datti, in ka fita ka shiga kasuwa, kaje kayi wasu abubuwa, ka hadu da mutane daban daban. In ka zo yana da kyau kayi amfani da disinfectants domin kar a samu su cuta. So amfani da sabulun Dettol nake yi kuma yana taimaka mun domin komai abubu duk inda naje in na dawo nayi wankan nan sabin gan ba wani abun da yana react mun a jiki kuma haka nake so. To sabulun wanki kuma ina amfani da Viva ne domin shi ya fi kumfa irin ruwan anguwar mu da muke da shi a nan. In kana da, in ka yi amfani da kowane sabulu sai kaga baya kumfa, kana faman wanki wanki baya kumfa. Kuma kara wanki ba ka ji ruwa ya kumfa ba baya da daɗi gabaɗaya. Kaya ma ba za su fita yanda ya kamata ba. So ina using Viva kuma yana taimake ni sosai. Sabulun wanke wanke kuma ina amfani da shi ma Viva ɗin ne. Yana da kyau kuma yana da ƙamshi sosai sai ka gan kwanu kan ka suna walƙiya yanda ya kamata. Su sabulun da ni ke amfani da shi ke nan.

Kayan ciye-ciye da na fi so shine kaya masu zaki-zaki kamar su chocolate nan. Su suna da daɗi. Ni kam kayan zaƙi na fi so. So irin su kayan kankana kankana wanda yara suna son ci nan shine ni ma na fi so. Wato kowane lokaci ma in na fita sai in siya ma kaina da yara na sai mu ci tare. Ko na siya ma kai na ma sai in ga yara na ma suna son ci. In na siya musu ma sai ni ma ina iya ci idan ba su ma iya samu sun ci ba. Irin su kankana kayan masu zaki-zakin nan ne ke son ci.

Eh ina iya ba da bakwanci kuma yana da kyau domin yakan, ni a wajena ina ganin shi kamar ziyara ne kuma yana da kyau mutum ya dinga yin ziyara kuma yana ziyarce mutane. Hakan yana sa zamantaka ya zama da kyau kuma ka gan zaku gan kuna na kusa da mutanenka da na gida da abokanaye ma da su makwabta yana da kyau ana ɗan dinga bakunci ana ɗan, ana ɗan zama tare ana tatauna abubuwan da su ke faru a su makon mutane ana kula da juna ana ɗan ganin juna tare. Bakunci kam na da kyau amma kuma in ya yi yawa shi ne za a ce ba, ba shi da kyau sosai amma kam ina so ina dinga yin bakwanci nema in ɗan je in ga wasu wuri sabobi don shima hakan yana sa mutum ya ɗan koyo wasu abubuwa hakan kam yana da kyau.

Muna biyan dubu goma wa kuɗin wutan lantarki a wata. Kuma a wata a goma nan ba wai ma muna cika samun wuta dinma yanda ya kamata ba. Dole ko wane lok-- ko wane safe irin su shida sai a ɗauke wuta din sannan kuma da daddare irin su tara sai a sake a ɗauke wuta din kuma ba ma cika samun wuta din sosai amma ko wani wata muna cikin biyan dubu goma ma wutan lantarki. Gashi wutan lantarki din ma yana da amfani sosai. Mu ma yanzu abun da muke, muke rely a kai ke nan masu abubuwa daban daban daban amma kuma wutan lantarki din ba wuya ka gan, a ɗauke har za ka yi kwana biyu uku ba za ka gan wutan lantarki din ba. Haka muke fama kuma haka muke biya dubu goma ma wutan lantarki a kowani wata.

To, abin da nake yi don ƙarin aiki shine irin su online AI jobs wannan suke suna taimake ni don ƙaran aiki. Domin kam ayyukan da muke da su da biyan da ake mana na yau da kullum baya cika kai a ci abinci har a kai yara makaranta, a sa kaya a kuma biya kuɗin gida. Domin haka dole ne muna ɗanni ma ayyukokin da za mu yi da zai taimaka mana. Kamar ni haka ina business ne kuma business ɗin ma baya wani kawo kuɗi sosai. Gashi kuma na sake bar in da aka sanni na zo sabon gari. To anan ɗin ma da kyar in samu mutum ɗaya da zai cewa gashi in yi mai wani aiki. Domin haka shine na samu wannan aikin online ɗin na AI shine ya ƙara aiki kuma ina fata in na gama se za'a biya ni in samu in taimake kaina da gida da yarana.

A'a, bana kunna Bluetooth kullum. Akwai abubuwan da kam, abubuwa da ba su, ba su amfani da Bluetooth dinma. Domin haka bana cika amfani da shi. Bana ma cika har zan iya yin wata ma ko wata ne biyu ma ban kula, ban kunna Bluetooth ba. In ba wai ina so in connect da, da speaker bane kawai in ɗan ji wa'azi ko in ji music. Amma in ba don haka ba, ba abun da yana sa ni in kunna Bluetooth. Bana kunna har ina iya kai wata ban kunna shi ba.

Abu mai muhimmanci a kasuwanci shine bangaskiya. In dai kana da gaskiya kuma kana yin abun da kana saida kaya tsakaninka da Allah ba ka cuta, shine mai muhimmanci. In kai kana so ka siyar ma mutum abu sannan ka gaya mashi ga abun da zai iya yi ga abun da abun ba zai iya yi ba, ka ga domin haka sai mutum din ya ji daɗi ya gane abun da yake kan cire kuɗi ya siya. Kuma in abun ya mishi amfani daidai yanda ka faɗa, da hakan sai za kaga kana da muhimmanci sannan a dinga zuwa wurinka a sake kawo maka su kostomomi ma daban daban da yawa. So haka ya kamata ake yi amma wasu da yawa wa masu kasuwanci ba su da muhimmanci, ba su da basu iya yanda ya kamata suna yi da su kostomomi ba.

Abincin da na fi so shine dankali. Dankali yana da daɗi, yana da laushi kuma duk yanda ka dafa shi sai ka gan ya maka daɗi. In ka soya sai ka gan yana da daɗin ci, in ka dafa sai ka gan wa yana da daɗi. Ko kai hada duka da manja ne sai ya yi daɗi. In ka hada da wake, za ka iya hada da wake, za ka iya hada da shinkafa, za ka iya hada da spaghetti, za ka iya hada da indomie. Duk yanda ka yi dai sai ka gan yana fita maka kuma ya yi daɗi. To domin haka shi ke nan na fi son dankali fiye da kowane irin abinci. Kuma ko na ci shi safe, rana, yamma, ma wata ɗaya ma ban ce zai fita min akai ba. Ko da ban da abinci a gida, in dai dai dankali ne kawai in ke da shi bana damu ko kuma in ji wai kamar ba ni da abinci ba. Ina jin daɗi domin dankali yana da daɗin ci. Dankalin turawa bana baki mutum ba, shi kam na fi son dankalin turawa. Na son shi sosai kuma shi na fi son ci.

Ina dinga ba da shawara a gurin aiki musamman in mutum ya tambaye ni ma shawara, sai in ba wa mutum shawara a-a-a-a gwargwadon ganowa na kuma da abubuwan da na sani. Amma in mutum bai tambaye ni shawara ba, ba na ba shi wani shawara. Domin mutane da yawa ba su gane ba wai in kana ba su shawara ba kana musu abun alheri bane. Waƴansu suna gan kaman ko ka-kana raina su ne kana ba su shawara. Domin haka in mutum bai tambaye ni shawara ba, ba zan ba shi ba. Amma kam a wurin aiki in wanda nafi su gane abu da wanda na zo kafin su, wanda na iya aiki nafi su in sun tambaye ni shawara ina dinga ba su. Koma mutanen da ma su ka fi ni matsayi a wurin aiki in sun tambaye ni shawara ina iya ba su domin ni mai-mai ilimi ne kuma ina da ganowa sosai. To in an tambaya ni kam ina dinga ba da shawara domin shawara kam na da kyau. Kuma zaka iya taimake mutum kar ya je ya shiga wuta da irin shawarar da zaka ba shi. Akwai shawara daban daban. Shi yasa ina ƙoƙari in ba ma mutum shawara mai kyau. Domin in ba ka ba mutum shawara mai kyau ba zai iya je ya shiga wani hali kuma har ya iya hallakar da mutum. Domin haka ina kokari kuma irin shawarar da nake bayar ina tunani sosai tukuna in ba da shawara, kar mutum ya je ya shiga wani hali domin irin shawarar da na ba shi ko na ba ta. Haka nake yi a wurin aiki.

Ba na son cin abincin titi domin mutane da yawa masu saida abincin kan titi ba su tsaftace wa yanda ya kamata. Kuma a irin su wuraren nan sai ka gan ka ci abun da zai zo ya dame ka, ya sa ka kana zawo ko kuma ka fara wani ciwo da ba ka gane kanta ba. Da shike ma sai ka gan ba su da ruwa na wuwanke kayan, kayan kwanukan su ko kuma abubuwan da suke yi su dafa abincin kan titin su. Domin haka ni ba na cin abincin kan titi. Na fi so in zo gida na, in dafa abincin da ni zan ci ma kaina da ma iyalina. Ba na so ina cin abincin kan titi domin ban ce yana da abubuwa masu kyau da na gina jiki ba. Akwai mutane da yawa da damuwarsu kawai samun kuɗi ne, so abun da za su sa maka a abinci ma suna sa ne kawai don ya tayar da abincin su, su samu su yi kuɗi yanda suna so ba wai su sa maka abun da ya kamata ya gina jiki ba. Kuma abubuwa masu gina jikin nan suna da tsada. So masu saida abincin kan titi za ka gan ba za su sa maka abubuwa masu gina jiki a cikin abinci ba. Suna neman suna yanka hanya suna so su samu kuɗi da sauri. Domin haka ba na cin abincin kan titi. Kuma datti ma yana da yawa. Kuma environment ma sai ka gan bai yi, bai, bai yi haska kayan da ya kamata ya yi haske ba. Sai ka gani yana mun ƙyama ba na iya ci.

Eh ina amfani da soro net domin akwai su, akwai su soro sosai a inda muke. Ga irin anguwan Lagos da muke zama sai ka gan su gwauta su ruwa sosai. Basu a drainages nasu duk basu aiki yanda ya kamata. Domin haka sai ka gan wasu soro suna haihuwa. Akwai soro cheap, domin haka ni kam na siya mosquito net. Na sa, na siya net na soro. Na sa ma yarana a ɗaki. Na sa ma kaina da maigidana ma a ɗaki domin kar muyi, muyi zazzabi ciwon soro. Kuma ana amfani da shi. Na gan yana taimakawa sosai. Ka gan ko ka sa su insecticide na soro ma sai ka gan basu a mutuwa kamar yanda ya kamata. Domin haka soro, soro net shine yafi aiki yanda ya kamata. Kuma shi zai taimakawa kai da iyalinka yanda ya kamata.

Ni an haife ni a watan January, sannan kuma anani na Efe yarinya na a watan April, maigida ma an haife shi a watan April ne. Sannan dukanmu kowa da nashi watannin haihuwa kuma muna cika celebrate. Muna dinga yin bikin birthday mu a, a kowane wata, a kowane farin wata da ƙarshen wata na wata ɗin da aka haife mu.

Akwai ababe dabam dabam diyawa da nake siya in nashiga cikin kasuwa. Ama masamman ko wani rana in nashiga ina cika siya kayan miya ne. In nasiya su vegetables sai in siya su tumatur da su fefe da su daddawa da su karafish sai in siya da naman shanu. Sai ina sake zo in siya su kayan sawa ma yara na domin su suna da cika, suna cika girma da sauri. So kayan su ba wuya yana dinga kasa musu sai in dinga siya musu su kaya, kayan sawa da takalma na makaranta da na coci. Sannan ni ma ina dinga siya ma kaya, ma kai na kayan kwalliya, su gazal da su powder. To ma maigida na kuma shi takalma ne yafi so, so in nashiga kasuwa shi ma sai in dan nemo mashi wasu takalman da zai dinga amfani. Yana jan aiki da su. To hakan muke yi kuma abubuwan da nake son siya in nashiga kasuwa kenan. Kuma in na gan su fresh vegetables da su fresh fruits, yauwa su nake son siya domin munzo gida sai muji daɗin ci. Domin abubuwa masu kyau na gina jiki kenan.

A rana kam ina kallon madubi sau da yawa. In dai dai kamar ina so in fita kamar da safe, in na gama shiri ma yarana kamar in kai su makaranta sai na duba madubi in gan ko yaya fuskan yake. In dai dai kamar ina so in fita kamar da safe, in na gama shiri ma yarana kamin in kai su makaranta sai na duba madubi in gan ko yaya fuskan yake. In dan kuma na dawo gida sai in sake duba madubi in gan ko yaya fuskan yake. To in na zo kuma na ini a gida kamar in je in ɗauke su daga makaranta sai in sake duba madubi wato na uku kenan. In na dawo kuma da shike madubi din yana nan a falo a wurin ne sai in sake duba kuma hanga na fo-na-na huɗu kenan. To in da yamma na zo ina son in ɗan siya kayan cefane na dafa wa abincin yamma sai in sake duba madubi kamar in fito. Ina duba madubi a rana zan iya ce sau biyar kuma haka muke yi kowane rana.

Hotunan wayana suna nan a cikin waya din. Babu wurin ajiyarsu a cikin waya din ne wurin ajiyarsu. Amma wasu lokaci ina turawa su wada na fi so sosai wada bana so in rasa su, sai in sa su a cikin laptop na in tura a cikin hard drive, so that in ajiye su ma, ma future purposes. Irin su hotunan da na yara na da irin su ranar su biki biki, su baddan su, irin su waɗanda za a ajiye waɗanda in su zo suka yi girma sun gani za su so sosai. Irin su inda nake ajiye su ke nan ina tura laptop sai in tura su a cikin hard drive da ina ajiye su hotunan yan gida na da su important documents.

Eh ina tafiyan kasuwanci. Nima ina tallan su abubuwan kwaliya da ina sarwa. So wato duk lokacin da zan je ayyukan kwaliya na da nake yi, sai in rike su kayan da ina sarwa. Nima in ɗan je in kasuwanci a wurin su biki biki da muke jan yin kwaliya ma su yan biki din. To a haka ne zance nima ina tafiyan kasuwanci. Kasuwanci na din baya kai ni cikin kasuwa, amma dai ina shiga cikin inda ana biki biki, sai nima in ɗan yi tallan kayan kwaliya na da nake sarwa, sai in ɗan sarin samu ɗan kuɗin da zan zo ɗan yi cefane da shi a gida.

Bikin ranar haihuwa babban biki ne fa, especially in indai za ka cika kamar shekara goma ko hamsin ko ashirin da biyar wada can kam su ko talatin wada can kam su manya manyan shekaru ne. Kuma ina so ina yin biki babba don ranar haihuwa na, domin gaskiya ranar murra ne. Abin ba sauƙi a ce wai kai ka kai babban mutum haka har kana kan ƙara su shekaru bayan akwai mutane da yawa da basu kai hakan ba. Basu da yawa sosai su kai irin shekarar da mu muna kai amma ba su samu ba domin rana ya kai. To domin haka ni ina dinga yin bikina babba, domin ina gode ma Allah da abin da ya mun, da ya ba ni rai kuma ya ba ni lafiya. Domin haka ina yin bikin babba, ina kira mutane daga wurare daban daban su zo su ci shinkafa a yi rawa. Ina kiran faston cocinmu shi ma ya zo ya mana addu'a sai a yi biki daidai kamar dai yadda zan iya in kira kamar mutane hamsin haka da su yan gidana da iyalina duk su zo a ci, a sha sai a je gida. Haka muke yi a ranar haihuwa, bikin ranar haihuwa.

Ina zuwa aiki lokaci dai-dai domin ba shi da kyau a ce wai ka je aiki sannan sai ka je a lokacin da bai kamata ba ko kuma ka yi latti sosai. Domin haka ni bana ma so ana dinga jira na. Domin haka so ina ƙoƙari ina dinga shiga wurin aiki kamun ma lokacin da aka sa kowa ya shigo. Domin hakan yana sa abun na da muhimmanci kuma yana da ƙyau. Sai a sa mutane masu ba ka respect naka da ya kamata. Ba za'a maka reni ba sannan kai ma za ka ɗanzo ka huta, kaɗan yi su addu'o'inka, ka yi su shirinka, kaɗan yi su shara, ka yi abubuwan da ya kamata ka yi kamin ka fara aikin ranan. So haka ina zuwa aiki lokaci dai-dai ba ƙari ba ragi ko kuma ma har in zan yi in ma zan zo da latti sai kodai akwai abun da mai muhimmanci da ya ajiye ni. Kuma wancan baya fiye ga iyalina ne su ka sa ni na yi latti amma dai ina ƙoƙari ina zuwa a lokaci dai-dai ko kuma ma kamun lokaci shine nake so na fi zuwa wurin aiki.

A ni na fi son fensir, domin shi kam in kana amfani da fensir za ka iya share Da shike mu ba wai, mu mun zama, eh, perfect bane a abubuwan da muke rubutawa. To fensil zai baka izinin iya sharewa ka gyara kuskuren da ka yi, So domin haka, ina son fensil don shi kam zai taimake ka, ka gyara duk wani kuskure da ka yi indai kana rubutu. Kuma ko yara na ma ina cika basu advice, ina ce su dinga yin amfani da fensil, domin in case, sun ɗan yi kuskure za su iya share sai su gyara abun da ya kamata su sa da kyau. Fensil na da kyau. Alƙalami, bawai shi ba shi da kyau ba dai amma shi wasu lokaci ne kawai in akwai, in abun da na rubuta dai is official shine zan yi amfani da alƙalami. Amma fensil na fi so.

A karfe biyar na safe shine nake farkawa kullum. Ku ma in na farkan nan shine zan tashi in je in sa wa yarana ruwan wanka da maigidana ruwan wanka domin su yi shiri su je makaranta da wurin aiki. Sannan zan shiga kicin in fara dafa musu abincin da za su yi a su je makaranta da aiki da shi. Sannan in sun tashi sai su yi wanka tukuna sai a yi shiri a ci abincin safe sai kowa ya je wurinsa aiki. So duk wani lokaci ko na sa alarm ko ban sa alarm ba ina farkawa karfe biyar na safe.

Wayana baya daidaita haske da kanta in ba wai ka taɓa shi ba ko kuma wani message ya shiga ciki shine sai ka gan way yana haskaka da kanshi. Amma in dai ba ka taɓa shi ba zaka gan bazai haskaka komai ba sai zai yana nan dai ko dai in waya ya shiga shine sai ka gan ya haskaka.

Sa hannu namu ana yi tare da dangi ne. Ana, ana sa rana sannan sai a sa a faffada masu dangi domin a zo a taru. Sannan in an zo an taru sai za biya kuɗin dukiya. In an biya kuɗin dukiya sai a ba da list na abubuwan da ya kamata a siya kamar su kuɗin gona, su zanuwa, su akwati, su kaya a cikin akwati, su manja, su gishiri, su sabulu da su man shafawa da ya kamata a raba wa su dangi. Sannan in an baka wannan lissa-list in sai ka shiga kasuwa ka siya, za ka biya kuma kuɗin kafan shanu. In ka biya sai tukuna a zo a sake mata maka mata a rana kamin aure. Tukuna in an sake maka mata shine za ka iya ka aure ta. Hakan ake sa hannu amma kuma su ranaku-ranakuɗin ana yin su daban-daban ne. Ana iya haɗa a yi rana ɗaya ana iya yi daban-daban. Akwai wasu ma da ba su wani shiga kasuwa su siya su manja da su gishirin nan. Su kawai za ka calculate komai kawai a cikin a kuɗin sa sai a just biya da kuɗin. To kuɗin dukiya ma na mace a garin mu ham, eh, dubu, dubu hamsin ne kawai kuma baya fin haka. So duk mace da za ta yi aure daga wurin mu sa hannun takam ana biya dubu hamsin. In an biya wannan kuɗin shine sai a siya su abubuwan nan da na lissafi. In na, in aka siyo sai a kawo shanu, naman shanu kafa ɗaya tukuna sai a sake ma mutumi matan shi ya je ya aure ta. Hakan muke sa hannu a wurin mu.

Eh ina iya amfani da kwamfuta domin ina dinga aiki daban daban kuma wasu aikin da nake yi ma ina amfani da kwamfuta ne, kamar ina preparing PowerPoint presentation ko kuma using nashi for Excel. Ina dinga-- ina iya using Word document ma in type wasu ayukoki kamar irin su, irin su rubutu rubutu da ana iya using ana posting. Ina amfani da laptop da kwamfutana ne in yi su ayyukan nan ko editing ma wasu lokacin ina so in editing su videos na da pictures na, ina amfani da kwamfuta ne. Akwai abubuwa daban daban da nake amfani da shi a kwamfuta. Kuma kwamfuta ɗin yana min kokari, yana taimaka mun a iya fitar da aiki yadda ya kamata fiye da yadda waya ma yana iya fitar da aiki wasu lokaci.

Bana son wurare masu hayaniya. Hayaniya na cika bani ciwon kai kuma gaskiya yana dinga bani tsoro wasu lokaci. Domin irin abubuwa masu muni, mutane masu mugunta irinsu za ka haɗu da su a irin su wuraren hayaniyan nan. Domin haka ni bana son wurare masu hayaniya. Na fi son wuri mai shiru kuma inda kawai za ka gane abun da ke tafiya a kusa da kai da gare ka. Irin wannan ne na ke so kuma yana kyau ma da shike ina da yara bana so in je wurare masu hayaniya domin ba wuya ka bi ka gan abun da bai kamata ba ya faru, ya faru da kai a wuraren su hayaniya.

Irin kayan ɗaki da na fi so shine su kujeru da su throw pillows da su TV. Su kam suna ƙokari a sa kayan ɗaki ya yi ƙyau. Suna ƙokari ma ina so da su paintings da ana dansa a bangon nan. Irin su ƙananan abubuwa nan ne sukan gyara ɗaki sai wuri ya yi kyau sosai. Irin su kayan aiki da ni ke so kenan kuma na masu quality don su kam ba su lalace da sauri. Ko za ka siya su za su daɗe maka har sai kai ma ka gaji da su ka ce to kana so ka canza sai may be ka siyar. Amma kuma in ka siya mai ƙyau zai daɗe maka. Zaka ji daɗin su zakayi amfani da su da kyau.

Eh ina raba ayuka ga wasu, domin wasu lokaci ba za ka iya ka yi aiki gabaɗiya kai kaɗai ba, sai kaɗan taimaka, kaɗan raba ayuka din wa wasu, don su masu samun abubuwan yi, sannan kai ma sai a rage maka aiki. Kuma in ka raba ayuka ga wasu sai ka gan aiki ya fita da kyau. Ba wai in ka riƙe aiki gabaɗaya kai kaɗai kace kana son ka yi ba, aikin ba zai fita yanda ya kamata ba kuma za samu matsala sosai in ba ka raba ayuka da wasu.

Eh ina mika jiki da safe domin yana taimaka mun in na tashi na ɗan mika jiki sai in ga abubuwan da ya kamata in yi da safe. Zan iya in yi su har in samu karfin yi wasu abubuwa ma da ban yi niyyan yi ba. So mika jiki da safe yana taimaka sai ya tasar dakai yanda ya kamata ya baka kuzari, ya baka ƙarfi, ya baka abin da kake so don ka yi aiki da murmushi da murna. Kuma sai ka gan kana yi kana aiki na fita yanda ya kamata yanda kake so.

Ina tara sabon kuɗi domin shi yana da daɗin kashewa kuma yana da daɗin kyauta da shi. In ina da sababbin kuɗi, ina da tsohuwar kuɗi, na cika kashe tsohuwar ɗin sai in tara sababbin domin in na samu wani da ina son mishi kyautar kuɗi, na fi so ina yin kyautar kuɗi da sabon kuɗi. Kuma ko ina da so in saya abu, na fi so ina kashe kuɗin mai sabo ne. Ko in na je wuri, in na gan in akwai inda zan samu sabuwar kuɗi ma, sa in canza da tsofaffin kuɗi, na fi so ina canza da tsohuwar kuɗi da sabuwar kuɗi. Sannan in na buɗe purse na, ina dinga so ina ganin sababbin kuɗi. Domin haka ina cika tara sabuwar kuɗi domin shi yana da daɗin ajiyewa, yana da daɗin kashewa. Kuma in na gani a cikin purse ɗina sai yamin daɗi, ina jin daɗin rike sabuwar kuɗi.

Ina kwanta ko wane lokaci a ƙarfe goma na kowane rana. Idan na tashi irin su ƙarfe biyar na safe, na yi su ayukokina sai in yi su abubuwan da ya kamata in yi. Da yamma in na zo na dafa abincin dare mun ci. Irin su ƙarfe, irin su ƙarfe bakwai sai mun ɗin zo na muɗan kalla TV da ni, da yara na, da iyali na, da mai gida na. In mun zauna sai muɗan yi su hira, muɗan yi tambayoyi da juna, mu tambaye su abubuwan da suka yi ma ranan, ko wa ma ya faɗa na shi. In ƙarfe tara ya kai sai muyi addu'a. In mun yi addu'a mun karanta littafi. Sai irin su goma kowa sai ya je ya hau gado ya yi barci domin gobe a tashi da sauri a yi abubuwan da ya kamata a yi. Masu jan makaranta su je makaranta, masu jan aiki su je aiki. Haka muke yi ko wane rana. Kuma ni nake kwana iri su lokaci goma, irin su goma na dare.

Eh na iya busa saki sosai. Akwai wani abincin garin mu da akeyin shi da tsaki ne. Domin haka ni mama na ta koya mun yadda ake busa tsaki tunda ina yarinya. Kuma har yau ina busa tsaki domin abincin yana da daɗin yi. Kuma duk ko lokacin da nayi aure ma nazo ina busawa, ina dafa abincin nan. Ina dafa sunan shi gwate. In na dafa gwaten nan iyalina suna son sha sosai kuma gwaten na da daɗi, yana da kyau ma jiki domin ana yin shi da su "vegetable" ne, da su ganye ganye masu kyau masu fresh. So in nayi gwate da wannan tsaki din sai yana daɗi. Kuma iyalina suna son ci ko wane lokaci ina cikin dafawa. So ina iya busa tsaki da kyau ma yanda ya kamata. In na busa sai kagan ya fita da kyau duk su tsaki tsaki duk su abubuwan da bai kamata yana cike ba zaka gan komai ya fita da su. Duk suna da su kankana nan abubuwan da bai kamata nan ba sai kagan duk sun fita.

Muna da madubi guda uku a cikin gidanmu. Akwai ɗaya a falon mu inda in ka shiga sai ka iya ka ga kanka ko kuma in za ka fita haka sai ka duba kanka. Sannan ina da wani a ɗaki inda in ina shiri da safe kamin in je aiki zan iya amfani da shi. Ina kallo, ina gani ko kuma in ina sa kaya sai in kalla kaina a kai ko kuma idan ina kwalliya sai in yi amfani da shi. Sannan ina da wani madubi ma a cikin gidan wankanmu inda shi kana amfani da shi in za ka yi brushing ko zan kana kan wanka ma. In kana so ka kalla wani abu za ka iya amfani da shi ma. So wato a gidanmu duka duka muna da madubi guda uku banda ƙanƙananan da ake yawo da shi a cikin jaka. Amma dai a cikin gida dai akwai madubi guda uku a gidanmu.

Anguwar mu take da jama'a daban daban, akwai manya, akwai yara, akwai ƙananan, akwai kuma eh masu, akwai daban daban mutane, akwai wanda su zace su kirista ne, akwai musulmi ma, akwai wa da masu suna bauta wa wasu abubuwa ma daban idol worshippers. So a unguwar mu akwai mutane diyawa, akwai ma'aikata, akwai masu aikin hannu, akwai masu shaguna, akwai masu tallan abinci, akwai masu tallan gyaran takalmi, akwai masu tallan su kankana da su abarba, akwai masu tallan lemu, haka kai, akwai masu sa da tumatir da su fefe, akwai masu sad da rake, akwai masu sad da kayan abinci, akwai na bushashe, akwai su vegetable da masu sad da kayan daddawa ko da masu shagunan sad da su drinks masu tsanyi haka. A unguwar mu akwai mutane daban daban, yana nan ma kaman kasuwa ne kuma akwai mutane da yawa masu zama da shike gidaje a unguwar mu masu saukin kuɗi ne, domin haka sai ka ga mutane diyawa suna zama kuma ana zaman lafiya kuma ba tare da wani damuwa ba da shike ma. Kowa yana fuskanta aikin shi ne ku kula yomi kuma ko wane rana, so zaman lafiya kam muna same shi amma kuma ba wuya a samu matsaloli kamar irin wuri yayi datti, ba wuya wuri yayi datti domin yanda aka yawa a cikin unguwar mu din. Kuma abun da nake so da unguwar mu shine akwai su shaguna, akwai su kasuwa, duk abun da kake nema dai dai in dai kana neman ka san dai ana sad da abun in a unguwar mu kam zaka samu. In kana son kayan daɗi daɗi zaki zaki ne za ka samu, in dai kayan abinci ne za ka samu. Don ba abun da za ka rasa in kana nema. Kuma in kana zama a nan akwai su ofis ma ko aiki kake nema akwai ko wane irin aiki. Akwai na ofis ɗin, akwai na, akwai na su shaguna, akwai na in dai kana so ka fara naka shagon nema in ka, in ka nema shago ka samu za ka iya gyara kuma duk aikin hannun da kana so ka fara ma ba za ka sha wuyan fara wani aiki ba domin akwai su abubuwa diyawa ko su wurin kitso da wurin su haski ma duk za ka samu a unguwar mu. Ko kayan gini kake nema ma ka siya, su ƙasa da su simint da su block din duk ana sad da su a unguwar mu a nan. Kuma in da aka samuwa kenan ko mutane daga wasu anguwa ma in suna neman abu a nan unguwar su ka zo su samu.

Ina sasanta aiki, rikici a wurin aiki ta hanyoyi daban-daban. Na farko, zan je in same mutum da ya samu rikici da wani sai in mashi magana, in ji mene ya faru tsakanin mutumin da ɗayan mutumi din. In na ji abin da ya faru sai kuma in sake in same ɗayan mutumin in ji abin da ya faru daga nashi wuri din. In na ji magana din sai in gan ko yaya zan iya sasanta, yanda zan gan maganan in gyamawa da shine da laifi in bashi laifinshi sai in taimaka in gaya musu abin da ya kamata su yi domin abin karya sake ya faru. Kuma na biyu, bana magana na a bayan wani mutum. In mutum yayi abun da banji daɗi ba ko abun da bai kamata ba, yana da kyau mutum yaje ya sami mutum da baiji daɗin abunda ya mishi ba sai a gaya mishi ba wai yaji bayan shi yana gulmagulma akan mutumin din ba. Sanan kuma in kana so ka raba mutane ne daga rikici da su suka yi da ba wai kai kana da laifi ba sai kayi shi a tsakanin ka da Allah. Zaka iya jawo su tare sai ka ba ma mai laifi nashi laifin sai ka gaya musu ko in za su iya neman gafara a kan juna. Sai in su nemi gafara suka samu sai ka gaya musu abin da ya kamata su yi da abin da bai kamata su yi ba don na gobe karya sake ya faru. Haka nake kokari ina sasanta rikici a wurin aikin mu. Domin wurin aiki ba wurin da ya kamata ana samu rikici bane. In ba haka ba aiki ba zai yi tafiya ba, ba zai je gaba ba kuma ba abun da ake biya a yi bake. Ana biyan kowa domin yayi aikin shi yanda ya kamata domin ma kamfani din ma ya samu yayi girma.

Yanayin ɗaki da na fi so shine yanayin da ake bacci a cikin ɗaki. Ina kaunace yadda dakina yayi sanyi sannan yayi tsabta, in gyara gado, ko'ina yana kamshi. Sannan in na zo bacci bacci yana mun daɗi domin ko'ina yana walƙiya, ko'ina yayi tsab kuma ko'ina yana kanshi. Irin yanayin ɗakin da nake fi so ke nan. Ba na so ina gan su kaya a kan, a kan gado ko kuma abubuwan da bai kamata ba ko kuma su kwanuka da su kofi. Ba na so ina ganin su a cikin ɗaki. Ina fi so ina gan ko'ina yana nan tsab, ko'ina yana walƙiya. Haka nake son yanayin ɗakina.

Eh ina cika cin salati. Salati yana da daɗi kuma yana gina jiki yanda ya kamata. Idan kana cin salati za ka gan ko metabolism na kama za ka gan yana da, yana wucewa da kyau, yana tafiya yanda ya kamata. Abincin kam mutane da yawa basa cika son ci domin suna ganin ba nama ba shiga ba irin abubuwan da suke son ci na kullum, na yau da kullum. Amma dai kuma shi yana abinci mai gina jiki ne. Kuma kam ba abincin da za ka iya samu bane a kowane lokaci. Shi kam sai ka kashe kuɗi kamin ka samu ka tsaya ko kuma ka kai ka haɗa shi a cikin gida. Cin salati kam yana da daɗi kuma yana da kyau. Mutum yana ci yana gina jiki sosai.

Ni na fi son miyan vegetable na ganye-ganye nan, domin yana da kyau, yana gina jiki kuma yana da daɗi. Ba shi da wuyan haɗawa kuma ko niman ganyen ma ba yi da wuya. Ba shi da tsada a cikin kasuwa. Shi sa iri miyan da na fi so ke nan. Kuma iri miya din ma iyalina da maigidana suna son cin shi sosai. Domin haka shine ina rigaje kasuwa kowane mako ina ɗan siya domin mu samu mu ci. Kuma domin na san abun yana da amfani sosai a cikin jiki.

Ni ina cika jagorantar da mutane game da yanda za su yi aa suna don su gani a jiki a kai ina. Ina so indai ina so mutane su yi abu dole su koya ma daga wurina tukunan su bi abin da nake yi. So idan ni kam in bani jagoran mutane ina yin kokari ina dinga nuna abin da ya kamata su yi ana wahala yanda abubuwan da ina yi. Indai abin da ya kamata a yi ne ina dinga fara in yi domin in sun ga na fara yi shine sai ka gan su na bi suna biyo baya suna yi suma abin da ya kamata. Ba wai in ance ka jagorantar da mutane ba sai kai dai kawai ka zauna kana dinga ba su abin yi ko kuma abin matsayi ne ko kuma abin da kana gan an ba ka izinin ka yi abin da ka ga dama ne. Ba haka ba ne ake jagorantar da mutane. Ka jagorantar da mutane a hanyar yin abin da ya kamata abin da ya dace abu da mai muhimmanci ne sai ka sa a gaba kana yi. Idan kana yin haka sai mutane suma sai su bi ƙafanka sai abu ya yi tafiya yanda ya kamata. Haka jagora ya kamata kuma haka nake yi.

Mu ke yin taro a mako sau uku. In mu ka taro ran Lahadi ma Sunday service, sai a sake a yi wani taro kuma ran Tuesday abin da ake kira Bible study sai kuma a sake a yi taro ran Thursday shine ake kira midweek service. To su taru wannan ne ake yi sau uku a mako. Kuma taron yana da kyau, yana haɗin kai kuma yana koyaswa muna koyas ana koyas mana da abubuwa muma muna koyowa yadda ya kamata.

Na fi son tuffafin auduga domin shine yana da kyau kuma in kana amfani da shi za ka gan shi. In ma ana zufa ne, shi yana shan zufa sannan yana iya bushe ma da sauri. Ba kamar siliki da za ka gan shi yana rike ruwa ko kuma ya taushe ruwa. Sannan ma ka gan iska baya wucewa. Amma a auduga za ka gan iska yana hurawa, yana wucewa kuma shi ma shine yana da kyau. Ko a asibitoci ma sai ka ga ana dinga ba mu shawara wai mu dinga amfani da kayan auduga. Don shi ne ya fi amfani, ya fi kyau. Siliki din kamar shi ana cika sa mai kemikal da bere bashi da amfani sosai kuma ma yana iya kawo su challenges daban daban. Ko irin pants da muke sama ana dinga lo-ba mu shawara muna mu dinga sa mai auduga. Domin shine yafi kyau, shi ba dai sa ka kama wani ai-wani cuta ba kuma yana da amfani kuma shi ma yana da haduwar saukin kuɗi.

Eh ina sa agogo a hannu domin haka yana taimaka mun ko waya na ya mutu a sakiyan aiki ko wani abu ina iya ganin karfe nawa kuma wasu lokaci ma ana dinga bamu shawara kar mu dinga rike waya a hannu. Tosanin in kana da abubuwan yi ba zai yi kyau kana dinga yawo da waya a hannu ba amma in dai kana da agogon hannu sai ka gan za ka dinga duba lokaci kana kula. Sanan ko kana cikin kasuwa ko kuma a cikin bus ko kuma in kana wari dai kawai da bai kamata kana amfani da waya ba idan kana da agogon hannun nan sai kagan zai nuna maka lokaci zaka iya ka time kanka kayi abun da ya kamata a lokaci mai kyau har ka yi ka gama ka samu kaje gida ko kuma kayi abun da kana so yi mai muhimmanci.

Muna da manufa na wata-wata. Ko wani wata muna yin azumi a farkon ranar wata domin haka domin Allah ya samu ya yi mana abin da ba za mu iya yi makammu ba. Kuma a ranar farko na wata dinnan muna zauna kaman a iyalina gabaɗaya mun zauna mu yi addu'o'o'i daga safe har dare. Mu sake muna karanta littafi. Imma akwai ayyuka kuma makarantar da za a je, kowa zai je ayyukanshi amma in an dawo gida sai a zauna a yi su karatunnan a yi su addu'o'i tukuna a karya da abinci. Kuma ranan ba mai dafa abinci har sai yamma ya yi ko da yara ma ko da manya ba wanda ma yake cin abinci. In dai dai kawai mutum ba shi da lafiya ne ko kuma yana shan magani shine sai a ɗan bar mutum ɗin ya ɗan ci abinci. Amma ko da ma kana cin abinci, za mu sa muna zauna mu yi addu'a tare domin abun yana da kyau kuma ba ɗon addu'a ma Ubangiji ma ba yana da kyau kuma ma health namu wasu lokaci kaɗan yi azumi don yana da kyau. Zai ɗan tai maƙe jikinka shi ma ya ɗan huta da su ayyukokin tauna abinci.

A'a murya na tana da karfi sosai. Ni ma ko na yi magana ma ba tare da yin daga murya ba mutane suna ji na. Ina da murya mai karfi, ni in kuma ma ina ma so in yi a hankali ma sai in ga murya na ma duk ana ji. So ni ina da murya mai karfi ne kuma murya mai karfin nan yana taimake ni idan ina so in yi magana a inda akwai surutu ko kuma ina so in yi magana don mutum ya ji ni daga wuri mai nisa. Ba na same shi da damuwa. Ina yin magana kawai so iya sai in ga an ji ni. Kuma murya din yana commanding and respect kuma ina son shi a yanda yake yana taimaka mun a hanyoyi daban daban.

Eh rubutuna yana da kyau. Indai na yi rubutu ba ya wuya mutum ya karanta rubutuna. Kuma rubutun ma yana taimake ni indai na yi jarabawa. Komin saurin da nake yi sai in ga in na yi rubutu sai ka gan ya yi kyau. Kuma da a da ta a lokacin da nake tashiwa da nake ƙanƙanta shine baba na ya koya mun yanda zan yi rubutu. Yanda zai fita, yanda ko dawa yake karanta rubutuna sai iya gane sannan abun da nake fita ma nake rubutawa ma sai mutum ya gane rubutun da nake yi. Hakan aka koya mun kuma haka na iya rubutu kuma yana da kyau sosai.